Ina kulle ƙofa kullum domin kula da tsaro da kuma lafiyar iyalina. Nakan kulle ƙofa da daddare da misalin ƙarfe tara ko tara da rabi. In yayi tsanani nema ake kaiwa ƙarfe goma. Wannan wani lokacin idan maigida bai dawo da wuri ba, akan kai ƙarfe goma ba'a buɗe ba. Amma duk tsanani, ƙarfe tara na rufe ƙofa ta. Dalili kuwa shine da misalin ƙarfe tara an gama kome da kome, ana shirin kwanciya. Don haka kulle ƙofa yanada mahimmanci ƙwarai da gaske. Duba da cewa akwai waɗanda suke samun matsala a wajen kulle ƙofa. Akwai wadda ta kwana ƙofar ta a buɗe, ɓarayi suka shiga gida suka yi mata sata. Don haka kulle ƙofa yana da matuƙar amfani domin kula da tsaro. Na gode ƙwarai da gaske. Allah ya bamu tsaro, Allah ya bamu tsaro a ƙasarmu da yankin mu baki ɗaya. Alhamdulillahi.

Muna neman izinin hutu a wurin aiki ta hanyar rubutawa cewa muna neman izinin hutu. Kuma hutu ya kasu kashi kashi, akwai hutun ƙarshen shekara wato wanda ake yi da Disamba, akwai kuma hutun shekara-shekara wanda kowane ma'aikaci yana da hakkin ya huta a shekara na wata ɗaya. Akwai kuma hutu wanda ake ce wa casual leave wanda wani uziri zai kama mutum ko na tafiya ko kuma na rashin lafiya ko kuma na wata hidima ɗaya da za ta taso wa mutum ba ga tatan. To akan yi wannan hutun misali ko na sati ɗaya ko sati biyu. Nakan huta idan nayi aiki na gaji kuma nakan huta na ji daɗi na a gida tare da iyali domin ƙwaƙwalwa ta sami hutu ta kuma huta tayi aiki yadda ya kamata sosai a gida.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Ina tsara ayyukana daki-daki. Nakan fara da ayyukan da suka fi muhimmanci, misali ayyukan neman kuɗi da kuma ayyukan ibada domin samun tsira daga Allahira. Ta ɓangaren ayyukan ibada akwai yin sallah, karatun ƙur'ani da kuma nafulfili, sai kuma ayyukan neman kuɗi akwai ayyukan zuwa aiki da sauran su. So ina tsara ayyukan da suka fi muhimmanci domin kyautata rayuwata tayi daɗi, tayi kyau sannan kuma a samu kwanciyar hankali da natsuwa da sauran su. Dan haka ayyuka masu muhimmanci su ya kamata a mai da hankali domin aiwatar da su a wannan rayuwar da muke ciki ta duniya. Ayyukan sun haɗa da neman rufin asiri da kuma ayyukan ibada.

Ina kake son ziyarta? Ina matukar son ziyartar ƙasa mai tsarki domin gudanar da aikin ibada ta umra da kuma aikin hajji. Sannan ina son ziyartar ƴan uwa da abokan arziki da kuma iyaye da kakanni. Ina son in ziyarci gurare da yawa a faɗin duniyar nan domin buɗe ido. Ina jin daɗin yawatawa gurare kamar irin su Dubai, Abu Dhabi wato ainihin irin su Kuwait, Gabas ta tsakiya dai, Falasɗinu da dai sauransu. Wannan yana bani ƙwarin gwiwa domin ganin yaya duniya take ciki kamar yadda Allah Subhanahu wa ta'ala ya ce mun halicci duniya da faɗi don haka ku yawata.

Tabbas ina iya hawan keke, sai dai ban samu zarafin hawa keke ba tun ina yarinya. Don haka ban iya tuƙa keke ba. Zan iya cewa ni na fi iya tuƙa mota ma. Ta fi min sauƙi akan hawa keke. Ina matuƙar son hawa keke domin abu ne da yake taimakawa wajen, aa wato ainihin motsa jiki, da kuma, da kuma yana-- ana amfani da shi domin hanyar sufuri da sauransu. Ina da sha'awar in sayi keke, in sai wa yarana keke domin su more ƙuruciyarsu. Keke yana taimakawa yara wajen nishaɗi da sauransu. Ina matuƙar sha'awar hawan keke a lokacin da ina yarinya. Sai dai duk sanda na hau keken, sai dai ban iya hawa keken in yi tafiya yadda ya kamata. Don haka a yanzu da na girma zai yi wuya in iya tuƙa keke domin lokaci ya ƙure. Ana fara koyon tuƙa keke ne tun ana yara.

Ina iya tuna abubuwa da dama a lokacin da ina yarinya. Misali a lokacin da ake tashi mu da safe, muyi sallar asuba, bayan mun yi sallar asuba mun yi addu'o'i, sannan a zo a kai mu makarantar firamare. A lokacin da mahaifina yana raye, yakan kai mu makaranta ta boko da islamiyya. Wani lokacin kuma yakan zaunar da mu ya mana nasiha a kan karatu. Yana nuna mana irin muhimmancin da karatu yake da shi. Abubuwa masu daɗi sun faru a lokacin da muna yara. Musamman yadda iyaye suke kula da, a sha'aninmu, cin mu da shan mu da, da, da tufatar da mu da kuma wurin kwana. Ina iya tuna a lokacin da muke zuwa makaranta da kuma lokacin da muke dawowa, mu shirya mu kuma tafi islamiyya. Da kuma lokacin da illolin lokacin sallah ta kama, akan yi mana ɗinkunan sallah da kunshi da sauransu.

Ina yin addu'a ko kullum, musamman da safiya bayan sallar asuba da kuma bayan sallar magariba a kowace rana. Domin addu'a tana kariya daga dukkan sharri, sharrin mutum da aljan da kuma sharrin wanda ya so ya ƙulla maka sharri. Addu'a tana daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya luzumta kullum a rayuwarsa. Domin abu ne wanda yake kawo kariya daga abubuwa da dama. Addu'a abu ne mai muhimmanci a addinin musulunci. Duba da cewa Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya karantar da mu yin addu'a a duk inda muka tsinci kanmu. Sannan ina yin addu'a a kullum domin rokon Ubangijina ya shiga al'amura na ya kuma yaye min damuwoyi na ya bani duk abin da nake nema a rayuwata. Ina yin addu'a a koyaushe domin Allah ya karɓi addu'ata mu samu tsira duniya da lahira.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Tabbas ina amfani da ajiye abubuwa a yanar gizo, domin yanar gizo ita ce guri mafi tsaro da za ka ajiye abubuwanka yadda ba za su ɓata ba. Kamar misali, saƙonni da kuma hotuna da bidiyoyi da sauran su. Ajiya a yanar gizo yana taimaka mun matuƙa domin ganin ko da bayan shekaru masu tsayi ne, na fito da abubuwan da na ajiye. Misali, akwai takardun makaranta, akwai kuma ayyukan da na gudanar. Misali kamar ayyukan fassara da sauran su, nakan ajiye su a yanar gizo. Nakan kuma ajiye lambobin sirri na, wato password na email ɗina da kuma shafuka na, na sada zumunta. Nakan ajiye su a yanar gizo domin ajiya a nan shine zai bani damar ko da bayan shekaru da dama ne, zan iya nemo su ba tare da na rasa su ba.

Rana mafi kyau a mako ita ce ranar Juma'a. Domin ko a addinin Musulunci, ya fifita ranar Juma'a. Rana ce da ake zuwa masallaci domin gudanar da sallar Juma'a. Sannan kuma rana ce wacce a ƙarshen yininta ana amsa addu'o'i. Mu a gurinmu Musulmi ranar Juma'a tana da kyau matuƙa da gaske. Sai dai kuma ranakun ƙarshen mako kamar Asabar da Lahadi. Duba da cewa ana hutu a cikinsu, su ma suna da daɗi domin mutum zai samu ya huta ya kuma tsara abubuwan da zai gudanar a wani satin idan ya kama. Amma ranar Juma'a tana da matuƙar daɗi da kuma sa farin ciki a mako. Sannan kuma ranar Litinin ita ma rana ce mai kyau domin akwai abubuwa masu daɗi da sukan Akwai abubuwa wato opportunities da sukan samu faru a ranar Litinin. Misali, idan an gama hutun ƙarshen mako, ranar Litinin ita ce ranar da ake sa ran samun wani sabon abu.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Ina bayar da ra'ayi a aiki, wato ainihin ra'ayin da nake ganin zai cancanta kuma zai ba da ma'ana, musamman ra'ayin da zai zama mafita ga sauran abokan aiki. Sannan kuma bana ba da ra'ayin son zuciya. Ra'ayin sans zuciya yakan zama yana shafar abokan tafiya ko kuma abokan aiki. Yana da kyau mutum ya zama yana da ra'ayi wanda ake cewa ra'ayi na tsaka-tsaki wanda zai zama adalci ga kowa. Ra'ayi abu ne mai muhimmanci da ya kamata mu kula da shi domin yi wa 'yan'uwanmu adalci. Nakan ba da ra'ayina da yadda zai dace da masalaha al'umma da kuma masalaha wa'inda nake tare da su. Musamman kuma ni ma idan ba zai cutar da nawa ra'ayin ba. Wani lokacin kuma nakan sauko daga nawa ra'ayi idan babu cutuwa domin tafiyar da tafiya daidai da abokan aiki.

Tabbas ina riƙe lema a lokacin da ake ruwan sama, domin lema abu ne da yake taimakawa wajen kare mu, wajen kare mu daga shan dukan ruwan sama. Ina riƙe lema domin kare kaina daga dukan ruwan sama. Domin kuwa ruwa, ruwan sama idan ya doke ka yakan haddasa zazzabi da kuma sauransu. Don haka ina riƙe lema a duk lokacin da na ga alamar hadari ya taso a gari domin in kare kaina daga dukan ruwan sama. Sai dai kuma wani lokacin nakan tafi da lema a zo kuma ba a yi ruwa ba. Amma, amma fiye lokuta a lokacin damu, damuna musamman a watan Agusta. Duba da cewa ana mamakon ruwan sama, matsawar zan fita nakan tabbatar na tafi da lemata domin ganin na kare kaina daga faɗawa tarkon dukan ruwan sama Da zazzabi da sauransu.

Ina magance koke-koke ta hanyar jin kowane ɓangare musamman idan mutum biyu sun yi faɗa. Nakan saurari kowane ɓangare domin tabbatar da an yi adalci a tsakaninsu. Ina magance koke-koke ta hanyar nazari da dubawa da kuma ganin aiwar, an aiwatar da abin da ya dace. Ina magance koke-koke ta hanyar amfani da hanya wacce za ta zama hanya ce mai kyau domin warware matsala. Nakan zauna in nazarce matsala domin ganin yadda zan biyo wa al'amari domin magance ta cikin sauƙi. Ina magance koke-koke ta hanyar nazari da kuma dubawa da adalci da kuma tabbatar da na sanya abin da ya dace domin ganin an magance matsala cikin sauƙi da lumana.

Ƙwarai dagaske ina cin citta a abinci, duba da cewa citta wani tsiro ne da Allah ya halicce shi wanda yake da matuƙar amfani ga jikin ɗan adam. Musamman abu wanda abu mafi kusa wanda zan iya cewa wanda na fi sani shine citta abu ne da yake maganin mura, yana maganin sanyi matuƙa dagaske. Idan nallazimci cin citta nakan samu jin daɗi a jikina yana yi min maganin kasala sannan kuma yakan yi min maganin ƙaiƙayi, ƙaiƙayi da kuma mura. Wato ƙaiƙayi da yake gudana a mafitsaran mutum wato sanyi na mata citta tana da wannan maganin sosai. Dan haka ina cin citta, ina sanya ta a shayi sannan kuma ina yin jinja da ita ɗanya citta sannan kuma ina sanya ta ƴar kaɗan a cikin miya ko a abinci domin yana ƙara ɗanɗano matuƙa da armashi ga abinci.

Wane gidan abinci kake fi so? Ina son gidan abincin da suke yin abinciccikan gargajiya kamar irin su tuwon shinkafa miyar agushi, tuwon shinkafa miyar kuka, tuwon masara miyar, eh, karkashi, tuwon dawa miyar, eh, kuka sai kuma tuwon, tuwon masara miyar, eh, kuɓewa da sauran su. Ina son miyar kuka, ina son miyar agushi, ina son miyar kuɓewa, ina son miyar karkashi, ina son miyar zogale. Don haka ina son kuma gidan abincin da suke yin abinciccikan turawa kamar irin su snacks haka kamar irin su meat pie da dai sauran su. Don haka gidajen abincin da suke yin abinci mai ɗanɗano mai daɗi ina, ina matuƙar son ziyartar irin waɗannan gidajen abincin suna mun daɗi da kyau da kyau. Na gode ƙwarai da gaske. Abinci abu ne da yake burge ni kuma ina zuwa gidajen abincin da suke yin abinci mai daɗi ina son.

Ina shan magani idan na ji ba ni da lafiya, misali ciwon kai ko kuma ciwon jiki. Amma ba-ba-ban fiya shan magani a kullum ba. Domin shan magani a kullum yana iya haifar da matsaloli a lafiyar ɗan adam. Dan haka shan magani ba tare da ƙa'idar likita ba abu ne da zai iya haifar wa maka da matsala misali kamar ciwon hanta, ciwon ƙoda da sauran su. Dan haka bana shan magani kullum. Nakan sha magani dai a lokacin da ba ni da lafiya. Amma idan lafiya ta ƙalau bana shan, bana shan magani. Dan haka shan magani abu ne da yake buƙatar shawarwarin likita da sauran su. Dan haka ina ba sh-- ina ba da shawara ga waɗanda suke shan magani kullum da su daina wannan ɗabi'a. Domin ɗabi'a ce da za ta iya haifar musu da lan-lan-matsala a lafiyar su. Dan haka ni bana shan magani kullum, bana buƙatar abun da kuma zai sa in sha magani.

Tabbas ina jin kukan zakara da safe musamman a lokacin da a asub asuba ta karato don haka mu a musulunce ma, eh Annabi mu Sallallahu Alaihi wlWasallam ya karantar da mu akwai addu'o'in da ake yi a lokacin da zakara ya yi cara domin a faɗar sa cewa idan zakara ya yi cara ya ga mala'ukuni. Saɓanin jaki, jaki idan ya yi cara an ce ya gan sheɗan ne amma shi zakara idan ya yi cara ya ga mala'iku ne. Don haka ina jin kukan zakara da sa da asuba. Wannan kuma ya tabbas yana taimaka mun domin ganin na tashi, na yi sallah da wuri domin samun yardar Allah. Ina jin kukan zakara da safe sai dai akwai waɗanda nauyin bacci yakan hana su su ji kukan zakara da safe. Amma ni sau tari musamman a unguwannin da suke da kiwon kaji akan ji kukan zakara da safe. Amma a unguwani irin GRA wayanda unguwanni masu kuɗi ne ba a kiwon kaji ba lalle ne a ji kukan zakara da safe ba.

Tabbas ina yin aiki bayan lokaci, amma kula da lokaci yana da matuƙar amfani domin lokaci kamar yadda Larabawa suke cewa kamar takobi ne, idan baka yanke shi ba sai ya yanke ka. Sannan kuma turawa suna cewa lokaci kamar zinare ne don haka lokaci abu ne ya kamata muyi amfani da shi domin ganin mun cin ma burin mu a rayuwa. Wani lokacin idan aiki ya zama ya ƙwace mun, na kan yi aiki domin ramawa bayan lokaci, sai dai tashi da sassafe a kan lokaci a yi aiki shi ma abu ne da muke matuƙar taimakawa ɗan adam. Don haka ina yin aiki bayan lokaci ya ƙure, sai dai lokaci abu ne mai muhimmanci da ya kamata mu kula da shi domin rayuwar mu ta tafi yadda ya kamata. Ina yin aiki bayan lokaci. Wani lokacin kuma idan bani da lokaci na bayar da ayyuka na. Ayi mun domin in yi saving din lokaci na ya tafi yadda ya kamata.

Ina amfani da launin tawada baƙi, ina amfani da launin tawada kore, ina amfani da launin tawada bulu. Tawada wani abu ne da ake amfani da shi domin yin rubutu. Yawanci a tsangayin na makarantun allo suna amfani da baƙar tawada domin rubuta Alqur'ani me girma. Sai dai malamai da dama suna ganin ya kamata in an rubuta, in an yi rubutu da tawada za a iya wanke wa a sha. Wasu kuma suna ganin bai halatta a wanke a sha ba. Tawada ana siyan ta ne a kasuwa domin yin rubutu. Sannan kuma tawada ta samo asali shekaru da dama da yawa a ƙasar Hausa da ake amfani da tawada domin rubuta Alkur'ani a jikin allo a kuma karanta bayan an gama sai a wanke. Dan haka rubutu da tawada sai wanda ya iya zai iya yin rubutu da tawada. Amma launin tawada mafi yawanci anfi amfani da launin baƙi.

Gaskiya ina matuƙar ƙaunar shayi, domin zan iya sha, iya shan shayi da safe, da rana har da daddare. Da a kullum idan ban sha shayi ba, bana jin daɗin a cikina. Shayi yana ƙara min lafiya, yana taimakawa cikina, yana taimakawa hanjina domin gudanar da abinci na ya tafi yadda ya kamata. Don haka, ko a gidan mu ma kowa ya san ina matuƙar ƙaunar shayi. Ina shan shayi fiye da kima domin shayi abu ne wanda nake matuƙar so a cikin kayan abinci. Sai dai shi kofi ban, bana jin ma na taɓa shan kofi a rayuwa ta. Na de jin ana faɗar shi amma ni a rayuwa ta gaskiya na fi ƙaunar shayi. Kuma shayi ma ina son shayi wanda za a ka haɗa shi da citta da kanamfari, da citta da kanamfari. Irin wannan shayin yana matuƙar yi min daɗi kuma ina jin daɗin sa. So tari ban fiye son shayi da madara ba amma ina son shayin da aka yi mashi kayan haɗi da kayan ƙanshi.

Teburin mu a wurin aiki, babban teburi ne a kwance a jere. Kowa yana aiki, kowa da kujerar sa, sai dai kuma shi wannan aikin na bar shi. Don haka yanzu a sabon aikin da na yi, kowa da ofis ɗinsa da tebur ɗinsa, da kuma kwamfuyutar sa, da kuma littafin sa da alƙalamin sa da zai yi rubutu. Don haka teburin mu a gurin aiki za ka gan abun sha'awa, abun ƙayatarwa wanda zai ƙarfafa maka ka yi aiki, ga kuma kwamfiyuta akai da biro da sauran kayayyakin aiki. Teburin suna kallon juna, sannan kuma kowa yana zaune yana amfani da teburin sa domin aiwutar da ayyukan ofis. Don haka teburin gurin aikin mu launin sa kalar, kalar ruwan ƙasa ne da ɗigoɗigon kore kore.

Kudin wutan lantarki a wata muna biyan dubu huɗu. Daga baya suka zo suka ce a riƙa biyan dubu tara. Wanda wannan yaɗi gunzuma al'ummar yankin mu na gaida cikin bakin ciki da takaici. Duba da cewa ba a samun wutar a kan kari. Ba a fiye samun wuta ba amma da wata ya ƙare zasu zo su matsa wa mutane cewa sai an biya kudin wuta da suka mai da shi dubu tara kowa ssi ya haƙura da wutar. Aka kuma yi zanga zanga aka je har ofis din su aka nuna ƙorafin cewa ba'a ba a gamsu da kudin wutar ba. Don haka daga baya sai suka dawo da kudin wutar ya dawo dubu biyar. Kai a ƙarshe ma yanzu ana biyan su dubu huɗu. Sai dai duk da dubu biyar ko huɗun da ake biyan su mukan kashe kimanin kuɗi fiye da dubu biyu ko uku a wata domin kai wayoyin mu caji. Don haka ɗan Najeriya yana baƙin cikin biyan kuɗin wuta domin ba a samun wutar yadda ya kamata.

Tabbas ina son abinci mai yaji. Wani lokacin ma idan nayi abinci mai yaji, yajin bai fiye damuna ba. Misali a yau nayi miya sai nace yau mai aikina ta ɗanɗana abincin. Koda ta ɗanɗana sai ta ce ai abincin ya yi yaji da yawa. Amma ni kuma da naci ban ji wani yaji sosai a bakina ba. Ni ban fiye son abinci ya zama sallam ba yaji ko ɗigo ba. Don haka idan naje siyan kayan miya nakan bukaci a haɗa min da attarugu ya fiye yawa. Sannan kuma ina son barkono shima nakan daka yaji ko da an bani abinci wanda yaji bai ji ba a abincin sai in ƙara. Ina matuƙar son abinci da ɗan yaji yaji. Don haka nake yin girki na da wani lokacin idan ba dan da attarugu nakan sa barkono. Idan kuma da barkono nakan sa attarugu. Girki mai yaji yana da matuƙar ƙayatarwa sosai da sosai.

Ina shaƙatawa a lokacin hutu. Nakan buɗe wayata in yi, in riƙa dudduba bidiyoyi a kafafen sada zumunta. Bidiyoyi kamar irin su TikTok da YouTube da Facebook. Nakan kuma shaƙata wani lokacin nakan ɗauki yara mu je gidan zoo da gurin wasa da lilo, su hau lilo su yi farin ciki da sauransu. Nakan kuma shaƙata wani lokacin idan na gaji na kwankwanta in yi barci in huta. Nakan shaƙata wani lokacin nakan yi aikat-- nakan yi, yi wasu abubuwa, kayayyaki na ƙwalama domin ci da iyali da, da domin yin farin ciki da sauransu. Misali, akwai kayan kwaɗayi da suke mataƙar bani shaƙatawa kamar irin su fara da sauransu. Wani lokacin kuma mukan siyo naman kaza ko naman kifi domin mu soya mu ci da iyali domin mu shaƙata. Shaƙatawa tana da matuƙar muhimmanci a rayuwa.

Tabbas muna da manufa na wata-wata. Manufa a wata-wata yana taimakawa domin mutum ya tsara rayuwarsa yadda ta kamata. Misali a yanzu muna watan Febrairu na shekarar dubu biyu da ashirin da shida dan haka daga watan nan in ya mutu ina so in tsara wasu al'amura da za su taimaka mun domin ganin abubuwa na sun tafi yadda ya kamata ina son in shiga makarantar islamiya ina son in shiga makarantar koyon aikin data analysis domin inganta fasahohina domin samun ayyuka a shekarar dubu biyu da ashirin da shida dan haka a kowane wata watanni goma sha biyu akwai manufofin da muke tsarawa sai dai wani lokacin kana naka Allah yana nashi. Wani lokacin zaka tsara manufa amma Allah ya riga ya gama yi maka tsari na Allah shine dede.

Ta yaya mutum zai sanya bel a kullum? Ai bel yawanci ƴaƴa maza ne suke sanya shi a ƙugunsu domin amfani da shi domin maƙale wandansu wanda yake buƙatar amfani da sanya bel. Amma mata basa sanya bel. Bel wani abu ne da ake maƙalawa a jikin ƙugun ɗan adam. Musamman Turawa shi sunfi amfani da bel amma a doguwar riga ma ba a buƙatar bel. Turawan yamma su ne suke amfani da bel domin maƙale wandansu. Bel yana amfani kamar a matsayin roban wando domin ta maƙale a jikin mutum. Dan haka ni a matsayina na mace bana amfani da bel. Sai dai maza musamman da yake maza ne suka fi yin amfani da wando. Dan haka ni bana amfani da bel a kullum. Sai dai ɗana nakan sa mishi bel idan wandon ya kasance yana buƙatar bel.

Ina inganta aikina musamman idan aikin ya samu matsala. Ina inganta aikina domin ina bin diddigi, domin ganin na aiwatar da aiki mai inganci wanda za a samu, za a samu sakamako mai kyau. Don haka idan na tashi yin aiki, nakan tsara shi na kuma yi nazari domin ganin aikina ya tafi daidai yadda ya kamata. Misali kamar ni da nake aikin jarida, yawanci aikina ina yin recording ne ko kuma ina rubuta script ne. Idan na tashi yin rubutu, zan zauna in tsara rubutu. Bayan nayi rubutu, na tsara shi, in zauna in biye shi, in biyo shi tun daga farko, haka ƙarshe in tabbatar cewa babu wani, babu wani kuskure. Bayan na gama tsara rubutuna, sanna inzo in karanta shi kamar sau biyu ko sau uku kamin inyi recording. Bayan na gama karantawa sai kuma inzo inyi shi, in karanta shi yadda zan karanta shi, daidai ya tafi daidai yadda ake so.

Wayarta, wayata ban fiye ajiye ta ba. Duba da cewa ina amfani da wayata domin yin ayyuka da dama. Kusan sai in ce wayata yanzu ita ce ofis dina. Ita ce hanyar da nake neman kuɗi da ita. Ko a yanzu akwai aikin da na fara yanzu sabo. Don haka aiki ne wanda nake yin shi a gida. Bana zuwa aiki. Don haka daga wayata zan yi aikina in tura, in tura wa ogana. Shi ke nan na gama aikina kuma a wata, wata in ya ƙare a biya ni kuɗina dubu talatin. Don haka ban fiye aje wayata ba. A kullum nakan yi amfani da ita wayata tsawon awa ashirin da huɗu domin ina karatu da ita, ina aiki da ita, ina yin zikiri da ita, ina yin kuma waya da ita, ina kuma sada zumunci da ita. Don haka wayata kamar abokiyar rayuwata ce. A kullum ina tare da ita. Ban fiye ajiye ta ba.

Ina yanke farcena sau ɗaya a sati, sau wata nakan yanke farcena sau huɗu a wata. Amma wasu lokutan nakan yi bari farcena ya kai sati biyu da yake bai fiye taruwa ba. Dan haka a musulunci, ma a ƙa'ida ana son duk ranar Juma'a musulmi ya yanke farcensa. Farce, yanke farce yana daga cikin tsafta. Dan haka nakan yanke farcena duk ran Juma'a musamman idan ya taru. Nakan kuma yankewa yara farce musamman yaro shi bai san yadda zai yanke farce ba. Nakan yi amfani da nilkwata, nakan kuma yi amfani da reza domin yanke farce. Bayan na yanke farcena, nakan wanke hannuna domin fitar da datti. Dan haka idan na yanke farcena, nakan samu farin ciki matuƙa da gaske domin na yi tsafta. Iska takan shiga ko'ina da ko'ina a farcena. Ina jin daɗi idan na yanke farcena.

Nakan magance matsalolin aiki domin nakan yi bincike in gane menene matsalar domin shaho kan matsalar. Sai dai was wasu lokuta idan na ga matsala taki ci take cin yi ba aiki, sai in hakura da aikin in samu wani aikin da ba zai bani ciwon kai ba. Don haka nakan magance matsalolin aiki ta hanyar yin nazari da kuma samo mafita akan yadda za a magance matsala da kuma aiwatar da mafitar domin ganin an magance ita matsalar da take addabar aiki. Don haka matsalolin aiki suna taka rawa muhimmiya domin rage wa ɗan adam yin ƙarsashi a gurin aiki. Don haka yana da kyau idan aka samu matsaloli a aiki, a zauna a natsu, a yi nazarin matsalar, a yi kuma nazarin maganinta, a kuma aiwatar da maganin domin magance matsalar.

Dangantaka ta da shugaban aiki dangantaka ce mai kyau. Dan haka yana da kyau ka gina kyakkyawar alaka da dangantaka da shugaban ka a gurin aiki. Domin ganin aiki ya tafi yadda ya kamata. A lokuta da dama akan samu matsala da shugaba a gurin aiki. Wannan matsalar tana kawo cikas ma tuƙa a tafiyar da aiki yadda ya kamata. Dan haka dangantaka ta da shugaba na a gurin aiki dangantaka ce mai kyau. Maman mutum ne mai ganewa, mai karɓar uzuri mai kuma adalci. Sannan kuma a saukuta da dama wasu shugabannin aiki basu da adalci a tsakanin, a tsakanin yaran su inda suke musu aiki. Wannan, wannan yana ɓaƙarman matsala yake haifarwa wurin gudanar da aiki ya tafi yadda ya kamata ba. Aiki na na da na ɗan samu matsaloli da shugabannin aiki amma a yanzu sabon aiki na da na canza. Ina da kyakkyawar fahimta da shugaba na a gurin aiki. Na haka dangantaka ta da shugaba na a gurin aiki dangantaka ce mai kyau mai kuma ƙayatarwa. Na gode.

Yawan dangin mu a gida mu talatin da biyar ne a gidan mahaifina, sai dai kuma dangin mu wayanda muka fito a cikin statsu ɗaya muna da yawa matuƙa da gaske. Dangin mu za mu kai kusan gidaje sun fi goma a dangin mu. Akwai gidan, akwai gidan mu sannan kuma akwai gidan ƴan'uwan mahaifin mu maza, akwai gidan ƴan'uwan mahaifin mu mata. Kowane gida, a gida na farko gidan mu muna da mutum talatin da biyar, a gida na biyu muna da mutum talatin da biyar, a gida na uku muna da mutum ishirin da biyar, a gida na huɗu muna da mutum talatin, a gida na biyar muna da mutum biyu, a gida na shida muna da mutum takwas, a gida na bakwai muna da mutum goma. Sai dai akwai gidajen da basu samu haihuwa ba amma muna da yawa matuka da gaske a dangin mu dan za mu iya kai wa kusan mutum dubu ko mutum ɗari biyar ko ma fiye da haka.

Wane irin wasa ka ke fi so? To ina son wasan hoki, ina son wasan bal, ina son wasan ƙwallon kwando. Mafiya yawanci ina son wasan ninƙaya a cikin ruwa domin wasa yana haifar da farin ciki da sauransu. Ina son wasan bidiyo game, ina son wasan hoki, ina son wasan bal, ina son wasan dambe, ina son wasan kokawa. To ina son wasanni da dama kuma ina musamman wasan kokawa. Na kan kalle shi kuma ina yin nishaɗi. Na samo asali, na samu asalin son wasan dambe daga mahaifina. Tun muna yara yana da kasusuwan dambe kuma yakan sa mana muna kallo. To tin daga wannan lokacin na samu sha'awar kallon dambe. Yana ƙawatar da ni matuƙa daga gaske, sai dai kuma wannan lokacin na kan ɗan ji tsoro idan an fiye dukan mutum.

Nakan share ɗakina sau biyu a yini musamman idan yara basa nan. Amma matuƙar aka ce yara suna nan, wani lokacin nakan share ɗaki so fiye da biyu a yini domin da sun dawo daga makaranta, za su dawo su hargitse ɗaki. Dan haka idan aka biye ma yara sai a yi shara goma ma a rana. Sai dai idan ni kaɗai ce musamman idan suka tafi hutu, wani lokacin nakan share ɗakina sau ɗaya. Wani lokacin ma ba lalle in yi sharar ba. Duba da cewa ni kaɗai ce, kuma ban ɓata komai ba. Sai dai a kakkanta guri, a ɗan yi tsintsince ledoji, a ɗan gogoge da sauransu. Amma shara bata zama dole ba duba da cewa babba ne mutum mai hankali a gurin. Sai dai kuma masana tsafta suna ganin ko da ba guri beyi datti ba, ya kamata ace an share shi kullum. Dan haka wasu lokutan nakan yi ƙoƙari ko da guri bai yi datti ba in share. Amma matuƙar akwai mutane dayawa a gida, to shara ta zama dole.

Kana iya busa tsaki? To ni dai wannan tambayar gaskiya zan iya cewa ban fahimci inda ta dosa ba. Kana iya busa tsaki? Wannan tambaya ta yi min tsauri da yawa don haka ban fahimci inda ta dosa ba balle in ba da amsar da ta dace. Sai dai ban sani ba ko za a yi min bayani.

Eh tabbas ina koyan yarurruka, musamman akwai yarurruka guda biyu da suke da muhimmanci a koyesu. Akwai na farko yaren larabci domin shine muke aiwatar da ibadar mu a matsayin mu musulmi. Sannan kuma da yake Alkur'ani mai girma da larabci aka saukar da shi, don haka larabcin yana kan taimaka a fahimci inda a fahimci zancen Allah. Sai kuma yare na biyu, wato ainihi yaren turanci. Yaren turanci yana da matuƙar amfani domin yare ne da duniya gaba ɗaya take amfani da shi, kuma yare ne da za a yi-- za ka yi amfani da shi musamman mu a Najeriya muna amfani da yaren turanci domin sadarwa tsakanin ƙabilu daban daban da ba iya yaren su ba. Duba da cewa yaren turanci shine yaren da ake amfani da shi a ofisoshi. Don haka idan ni bahaushiya ce kai bayerbe ne ko inyamuri, za mu iya sadarwa da yaren turanci.

Eh gaskiya wani lokacin muna da WiFi a gida amma a yanzu ta lalace don haka na fi yin amfani da datar waya domin aiwatar da ayyukana. Sai dai misali idan zan yi amfani da kwamfuta nakan kunna WiFi daga wayata in yi, in sadar da kwamfutata in yi connecting domin aiwatar da ayyukana. Don haka ba kowane gida ne yake da WiFi ba amma ya kamata a ce gidaje musamman gidajen da suke amfani da, eh, yanar intanet a ce suna da WiFi domin WiFi yana da matuƙar amfani domin shiga yanar gizo da yin bincike da ganin abubuwa domin sanin yadda duniya take ciki.

Ina yin cajin wayata a duk lokacin da wayata ta ɗauke. Wani lokacin kuma musamman a Najeriya, wutar lantarki ba'a samunta yadda ya kamata. Don haka da an kawo wuta, za muyi rige rige muje mu sa caji ko da cajin mu be ƙare ba. Dan haka nakan yi cajin wayata a duk lokacin da na samu wutar lantarki ko kuma naje gurin da ake da solar ko da bata cika ba zanyi cajin ta. Wani lokacin kuma nakan yi cajin wayata da safe a lokacin da nake yin baccin safe ina ɗan hutawa bayan na gama ayyukan safe. Wani lokacin kuma da daddare yayin da zan kwanta bacci, nakan sanya wayata a caji. A da bama sanya waya ta kwana ba saboda idan wuta tai mata waya takan samu matsala. Sai dai kuma a wayoyin yanzu anyi su da ƙa'idar da sun cika se su disconnecting ɗin caji. Dan haka ko da nasa wayata da daddare ko ta cika, za ta cire kanta bani da matsala.

Ina taimakawa mutane musamman a inda suke da rauni. Musamman akwai mutane waɗanda suke da rauni, waɗanda ba su da cinyan ballai na gobe. To, sanda na ga na samu dama, na kan taimaka musu da abin da za su ci wayanda kuma suke da.

Kana riƙe a riga a aljihunka? To ni dai gaskiya wannan tambayar ban fahimci inda ta dosa ba. Ma'anarta bata fito ƙwar ƙiri sosai ba balle in bada amsa. Abin da na sani shine ba a saka riga a aljihu domin aljihun riga wani wuri ne da ike ajje kuɗi ko kuma wasu abubuwa 'yan ƙanana. Dan haka riga baza ta iya zama a aljihun riga ba kamar yadda ya kamata. Ana ajiye riga a cikin wardrobe ko kuma a sa ta a hanger ko kuma a sa ta a injin wanki a wanke. Dan haka ajiye riga a aljihun riga a aljihu ba zai yiwu ba gaskiya saboda aljihun dan ƙarami ne ba zai ɗauki rigar ba duba da cewa ita rigar tana da girma babba ce. Dan haka bana ajiye riga a aljihuna yauwa.